Eh tabbas na iya ɗinki sosai. Musamman lokacin da aka shiga COVID-sha tara bana zuwa makaranta, bana samun kuɗi bani da komai. To a lokacin ne na fara tunanin shin me zan yi na fara samun kuɗi? Sai wannan idea ta zo mun. Na ɗan fara zuwa wajen ɗinki har na koya sosai. Gaskiya ina iya ɗinka tufafi sosai. Musamman yanzu ni ina da keken ɗinki. Na ba wanda nake kaiwa ɗinki ne nake ɗinka kayana. Musamman wanda za a ce aikin hannu ne, wanda ba da inji ake yin sa ba, da hannu ne, da zare. Duka har ina iya ɗinkin hula. Ina abubuwa da dama ba iya ɗinki ba. Saboda a ƙasar da muke dole sai ka tashi, ka nema, ka yi tunani me za ka yi da kanka. To ina iya ɗinki gaskiya sosai. Musamman ƴan gidan mu yanzu dan da na matan da na maza, ba wanda yake kai ɗinki. Kamar yanzu lokacin azumiya to za a yi sallah. Duka ni zan ɗinka, na sani ba kuma wanda zai ce kawai. In wani sa'in nema wani zai baka kayan kuɗin da za a siyo aikin amma dai gaskiya ba wanda zaka ce wai zai baka kuɗin aiki. Kasan 'yan uwantaka.

To ni gaskiya launin idanuwa na baƙaƙe ne. Kam launin idanu na baƙi ne gaskiya. Sannan idanu na ƙananu ne ba manya ba ne. Ina da ƙananan idanuwa sannan gira ta a cike take. Ina da hanci kuma sosai sosai. Allah ya mun hanci nake faɗawa. Ina da hanci sosai. So ina birge ƴan mata kuma ana sirri ne tsakani na da kai. Ƴan mata suna so na sosai. Ina da kyau fa ka kaji komai ina da kyau sosai.

Abincin da na fi so ina son shinkafa da miya da nama. Ko a samu kaza ko kifi a kai sannan a zuba mun man shanu ya ji. Manshanu yaji sosai akawomin lemo mai sanyi yauwa ko a kawo mun fura da nono ko kuma rufaida. Duk wanda aka samu zai yi. In sha, in cin ƙoshi gaskiya ina son wannan. In ba a samu ba a samu shawarma ko kuma wata burger haka ko fiza duk wanda aka samu zai yi. Nake gayama cewan ina son irin wannan abubuwan. Ina son kayan daɗi. Amma wanda nafi so ina son shinkafa da miya da nama yauwa da lemu mai sanyi a samu. Nake gayama yana garawa sosai. Ina son shi sosai sosai.

Gaskiya dai kamar yanda na ce shinkafa da miya da naman kaza da lemo mai sanyi, gaskiya daga nesa ina hango wa zaka ga yawuna ya fara tsinkewa. Ina son shi sosai. Yana sa in ji daɗi. In na ci ina shiga shauƙi. Ina jin daɗi sosai. Ina so, ina son shi sosai. Ina son shinkafa da miya da naman kaza. Ina so yana sa ni na ji daɗi.

To ni gaskiya ran Litinin, Talata, Laraba, Alhamis da Juma'a makaranta nake zuwa. Makarantar nursing ina zuwa, ina dawo wa wajen ƙarfe biyar na yamma, wani sa'in ƙarfe huɗu. Daga nan wani lokaci ina wucewa asibiti. Ran Asabar da Lahadi kuma ina zama a pharmacy na yayana, daga safe zuwa yamma. Wani lokacin kuma zan dawo zan yi aikace-aikacen gida. Zan yi siyo wannan in siyo wancan, aike ni nan in je in dawo. Kowa dai da irin aiken da zai ma, tunda kana da yayyi, kowa da irin abin da yake so kai masa.

Ni ba na karanta jarida amma mahaifina yana karanta jarida. Saboda mun zuwan social media duk ya sangantar da mu, duk abin labarin da kake so kaji ko wani abu kana shiga Twitter, X account kenan kana shiga za ka gani. Duk abin da yake faruwa a duniya kana shiga ko kai sacin Google ko Instagram duk inda ka shiga duk abin da yake faruwa a duniya za ka gani. To mu shi wannan shi ya sangantar da mu, ba mu damu mu karanta jarida ba ko mun gani ba za mu ɗauka ba. Tun da muna ganin ga wayoyi a hannunmu smartphones muna da wayoyi muna shiga za mu ga abin da muke so, za mu ga abin da yake faruwa kuma in duk abin da yake fa a lokacin kana hawa za ka ga abin da yake faruwa. Ita kuma jarida an ka ce wani abun ma sai ya faru ya fi sati sannan za ka gaya shi.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? To gaskiya abinda nake yi da yamma kafin na kwanta ko na wannan, in naje masallaci naje na dawo zan zo na ci abinci. Idan na ci abinci, sannan zan fara sa waya da budurwata wani sa'in, zan yi wani sa'in zan yi karatu, wani sa'in assignment, wani sa'in research. Duk abinda dai ya samu wanda yake kan layi shi kawai nake fara yi. Amma dai gaskiya nafi yin magana da budurwata ko ta WhatsApp ko kira. Wani sa'in kuma ina assignment sosai in an bamu assignment ko kuma muna da research haka zamuyi presentation a aji. To ina zama nayi duka assignment ɗina, aikin gida kenan ina zama nayi sosai.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo. Ina yi da budurwata, ina yi da abokanaina duka, ina yi da 'yan uwana baki ɗaya. Duka muna yin kiran bidiyo da su. Musamman in wani ya yi tafiya baya a kusa ko ya je wata ƙasar, ya je wata jihar, ya na nesa, to muna samu mu yi kiran bidiyo tare da su domin a ga juna duk da dai ba a kusa. Zaka ga inda mutum yake, zaka ga fuskassa, zaka ji daɗi a ranka kuma zaka tabbata yana cikin ƙoshin lafiya, alhamdulillahi. Muna yin kiran video call.